Abin da muke shaƙatawa lokacin hutu shine nakan ɗauki rediyo in kunna na yi wanka, sai in zanna ina jin labaru. Shine yanda nakan shaƙata a lokacin hutu. Daga nan ne nake sanin duk abinda yake faruwa a game da garin da jihan da nake ciki shi yasa bana wasa da shi radiyo.

Abun da yafi kyau a da shine yanda mutane suna da gaskiya, akwai imani kuma. Amma yanxu abunda yafi kyau dai to ace dai kaga anci gaba ta harkan na intanet, yanar gizo da sauran abubuwa haka shine inda aka cika.